Muna kula da idanuwar mu ta ɓangaren sanin ido ya bushe haka ko kuma kayi amfani da glass saboda kariya daga haske ko wani abu mai tsayi haka ko wani abu mai kashe ido waƙar don idon ka ya zama na safe.

Kafofin watsa labaran da nafi amfani da su sune su Instagram, Twitter musamman ma dai Twitter gaskiya nafi amfani da ita wajen samun labarai sababbi da kuma tsofafi ma inadon binci kuma ina son kalla na bidiyo ina amfani da Instagram sometimes TikTok ma.

Gaskiya ina dai iya gyara amma ɗinka tufafi bana iya wa saboda shi ɗinki abu ne wanda sai kaje ka zauna ka koya. To kuma in ka koya ɗumma sai an goggo daka sannan za a baka karin ƙayin ɗinki. To din ƙi abu ne wanda sai kaje ka zauna ka koya. Ba haka kawai mutum yake wannan ɗin shi ba. Amma gyara mutun in yana kallo yadda ake ɗinki yana iya gyara kaya idan sun yage haka.

Ranar da nake jin jikina ya mun ƙarfi sosai rana ce wadda in akai mun albashi aka biya ni kuɗi na aikina wanda na sha wahala. To a ranar nake jin daɗin jikina. Kuma idan Allah ya ba hankalina a jikina ina gode wa Allah saboda ni'ima ce wadda ya mun. Wadda ni kai na ban san cewa zan yi aikin da zan samu wannan kuɗin ba. To ina jin daɗin wannan ranar.

Gaskiya shirin yarintar da ake tunawa, irin wasan ɓuya haka, wasan ɓuya wanda za ka yi a gida kuma still idan ka fito waje mashayi ma duz za ka yi shi. To wasan ɓuya gaskiya wasa ne na yarinta wanda kullum in ka tuna shi da irin tatsuniya, wasa ne wanda za ka ga kana nishaɗi in ka tuna shi.

Toh babban shawara itace dai ya kula, ya tsaya dai yazamana me kula me shi me lura, saboda yanayin rayuwa ta canza amma mutum in ya zamana mai kula ne da lura kuma yana karantan yanayin mutum, saboda mutane yanzu akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba. In ya zama me wannan, to Allah ze taimake shi duk wani abu ma ka ga ya zo mai da sauƙi. Amma mutum comfirm ya zama dai mai lura, mai kula.

Eh, ina amfani da sauro, ina amfani da net saboda kariya daga cutar da sauro yake saka mutum a jiki, malaria. To saboda ka gujehaka, sai ka kare kan ka shiga cikin net saboda shi wani kala halitta ce wadda Allah yayi, wadda ita cuta kawai take sakawa. To kuma shine ake shiga cikin net don a kare kai daga, daga cizon sa ko cutar tasa.